Kai a gaskiya wurin da na yi yarinta abu ne mai ban mamaki. Wurin da nayi yarinta, yadda wurin yake lokacin shine, unguwace mai tsafta, tiin za ka ga kasa ne da kuma akwai kira. Kowane gida yana da farfajiya da bishiyar mangwaro ko kuma neem. Da safe za ka ji sautin da barbarin mama, nanika-nanikan wake da hayaniyar yara na zuwa makaranta da takalman roba. Lokacin ruwan sama titin yana cika da ruwa, mu kuma muna tsalle-tsalle a cikin ruwan. Wurin, wurin yana da kwanciyar hankali duk kowa yana son kowa. Wasannin da ayyukan lokacin sune kamar irin su wasan oji oji, har sai magariba idan mama ta ce ta, ta kwaɓe mu ta ce kowa da kowa ya dawo gida sannan za mu koma. Sannan kuma muna hawan bishiya ma lokacin, musamman bishiyar mangwaro. Wamda yafi hawa shi ne ake ce ma shugaba. Mu kan tara kuɗi ma, kamar irin nera goma don siyan ice block da wake da kuma wake da ƙosai bayan an tashi daga makaranta. Mu kan yi aiki banda, banda ruwa ga tsire-tsire, share farfajiya aiki ba, aikin ma ba mai wahala ba ne wasa ne kawai. Umm rayuwa ta kasance mai sauƙi, babu wuya babu damuwa yadda, yadda umm yake nake ji idan na tuna lokacin da na tuna yanzu sai zuciya ta yayi ɗumi da ɗan baƙin ciki sosai. Umm ina jin kwanciyar hankali domin ba shi, ba shi da wata nauyi sai wasa da karatu. Ina jin ɓoyewar lokaci domin yanzu kowa ya shagala da waya da aiki, amma mafi zurfin tunani shine soyayyar da bata da sharadi. Maƙwabta suna ciyar da kai, kawu yana gyara maka keke, malam yana tsawata maka kamar ɗansa. Wurin ya koyar da ni cewa rayuwa ba kuɗi bace kawai al'umma da dariya sune arziki. A takaice dai yarinta wuri, yarinta wurin da ka girma ne, yarinta wurin da ka girma ne. Ko da ka girma ka tafi nesa yana nan a zaman shi na gida a cikin zuciyarka.